Ani ba haka na da nake zaƙa suwa, sai dai na tashi bukatan zan saya labule, shin ne nake so? Amma baya sayen duk inda na sawo ne saboda duzuwa kasuwa gaskiya ni ba haka sani na yake ba.